Yaya kake tafiya zuwa wurare? To, yanda nake tafiya zuwa wurare, ina tsara wa ne kaman yau, da akwai inda muka shirya za mu je ƙarfe huɗu har zuwa huɗu da rabi. To tun washe gari muka yi planning, muka je WhatsApp muka yi min muka ɗan tuttura ma mutane. Aka ce yaushe ya kamata ayi tafiyar nan? Sai wannan ya kawo shawara ƙarfe biyar, wannan ya ce ƙarfe biyu. Kawai sai aka ce to tun da dai wanda za a je masa bikin yana nan kusa to me zai hana a tambaye shi? Da cece-kucen nan da ake yi. Kawai sai aka ɗau waya aka kira shi. To mu 'yan ma ɓarayin biyu kawai a je a dawo mun fi yawa. Amma kawai da aka kira shi sai ya ce a'a, shi wanda shi za a je masa biki to shi bari ya ba da lokacin da yake so a zo mai bikinsa. Sai ya ce mu zo ƙarfe huɗu. Sai kawai muka tsara a ƙarfe huɗu da rabi za mu zo bikin. To wannan kawai na zuwa biki ne aka tsara wannan yanda za a je gurin nan. To akwai kuma tsari na zuwa makaranta, akwai tsari na zuwa shago, akwai tsari na zuwa filin ƙwallo. To dukansu kowanne akwai tsarinsu. Yanzu duka guda ukun nan duk zan gaya ma yanda ma nake tsarawa naje wurinsu. Shi na shago, na shago wanda nake tsara abu na. In zanje shago tun da safe na riga na yi in case, eh gobe ina da zuwa shagon nan to dama ina agenda na riga na tsara shi. Da misalin ƙarfe irin goma zuwa goma da rabi nake tafiya ban dai kai sha ɗaya, ban kai zuwa sha ɗaya nake tafiya shago abu na to shine yanda nake tsara shago. Da na tashi da safe na ɗan je na ci abinci na abubuwan da zan yi. Sai in je in ɗauko ruwan shayi na, in sha in ɗauko burodi na in ci. Da na gama cin burodin nan zan iya ɗauko jaka na. To da na ɗauko jaka na in sha allahu kawai tafiya shagon nan zan yi. Sai kuma tsarin zuwa filin ƙwallo, ina tsara yanda zan je filin ƙwallo ne misalin ƙarfe shida na safe. To tsarin ma zuwa filin ƙwallon ranan kawai Asabar da Lahadi nake zuwa. Da zaran na tashi daga masallacin asubahi, nai sallah na na yi abubuwan da zan yi ƙarfe shida. Wani ana ce masa ɗan hisba abokina shi ma tare da shi muke zuwa, zai biyo mun. In kuma bai biyo mun ba, zan tashi in yi shiri in tafi da mun je can in an zo da ƙwallo ayi ara ba. In ba a zo da shi ba, mu ɗan fara training da ƙafafuwan ya ɗan sassauka da ɗan, ya ɗan mammotsa kafin mu zo saboda in ba ka ɗan mammotsa ba ƙafafuwan ka za su gaji in dai ba ka motsa ba. Yauwa mun bada tsari yanda muke zuwa shago da kuma yanda muke zuwa filin ƙwallo. Sai kuma tsarin zuwa gurin da muke ɗan zama mu ɗan tattauna da la'asar muna zuwa mu tattauna da la'asar misalin ƙarfe biyar a can bayan gari. A bayan gari wani guri ne da aka ɗan yi, aka ɗan yi gini to dukan mu da la'asar nan muke zuwa. Muke zuwa mu ɗan zauna, mu zauna mu ɗan baza capacity mu ɗan yi surutan mu da zamu ɗan yi. To duka wa'innan guda biyar ɗin hakan nake tsara su.